Yaya nake taimaka ma mutane? Inda nike taimaka ma mutane, ai kala daban daban ne. Amma a wajena kenan ni, in zan taimaka wa mutane, nafison taimaka ma mutane marasa ƙarfi. Mutane marasa ƙarfi, na ɗaya, abu ne wanda in ka yi shi kana samun lada a wajen Allah. Amma ni yanda nake taimaka ma mutane na ɗaya, na ɗaya shine, waje ɓangaren abin da za su ci. In ka, in dai, in da, in dai wajen da abin da za su ci ne gaskiya nikam, abu da na fi taimakawa mutane. In ba su kama abinci, da ƙyar in ba mutum kuɗi, amma kinga abinci, abinci, ina ba ma mutane kuma shi, ne asali abun da na fi ƙadira da shi.

Tabbas ina kunna, tabbas ina kunna sanarwan app. Kaman a waje ina, ina amfani da Naijanet ko The Punch. Gasunan dai kala kala de, kala kala amma gaskiya ina kunna sanarwan app sosai, don ya fimun sauƙi wurin jin sabon labari.

So nawa nake shirin da'dina? Eh, ni kam ban da tabas, ban da asalin lokacin da nake shirin da'ina. Amma musamman kowane aiki yana so a bashi abin da yake so. Ba haka ba, amma ni kai, ni dai a waje na kam. So bai da adalin so nawa nake share da'inka.